Dangantaka ta da shugaban aiki ita ce shi ya kasance shugaba na ne kuma akwai ƙyaƙƙyawar alaƙa tsakaninmu da shi. Wannan ƙyaƙƙyawar alaƙa ta haɗa da mutunci da ɗaukan shi a matsayin mutum mai girma. Ina ɗaukan shi a matsayin ɗan uwana. Ina girmama shi saboda shi ya kasance shugaban aikina ne. Ina da matuƙar kyau in girmama shi, in mishi biyayya saboda ina koyo a gare shi. Muna kuma aiki tare a matsayina na abokin aikinsa. Muna da matuƙar dangantaka sosai sosai. Ina jin shi kamar ɗan uwana na jini. Hakan yana matuƙar ƙara min ƙarfin gwiwa kuma saboda haka muna yin aiki yadda ya kamata. Muna tsayawa muyi aiki.

A'a gaskiya bana cin citta a cikin abinci sosai. Ina cin tadai kadan kadan. Idan ni da kai na dai bana ɗauka in saka amma idan na je siyan abinci ko kuma a gida aka yi aka sa ta kadan ba yawa too. Idan kuma an sa hadayawa irin na ta yi, to ban cin abincin sosai. Amma ina son ta a cikin kunu kuma.

Eh to a gaskiya bana rubuta rahoto ko sau ɗaya har sai idan ya kasance niɗin na je wani guri da aka yi wani taro ko wani abu wanda zai ja hankalin mutane, wanda mutane wanda basu halarci wajen ba suna buƙatar irin su sami ƙarin bayani domin su fahimci abin da aka yi a wajen ko kuma su ilimantu ko kuma in faɗakar da su ko kuma in ba su dariya. Ina matuƙar kyau a wajen ɗaukar rahoto wanda nake wallafa a shafukan sada zumunta na da suka shafi Facebook, Twitter, WhatsApp da sauransu. Hakan yana matuƙar rugen didan ni ba ɗan jarida bane amma ina matuƙar son rubuta rahoto.

Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki. Dole ma in rubuta saboda gudun matsala. Domin idan har ba ka rubuta kuɗaɗen da kake kashewa akwai allah saboda za ka iya yin tafka asara. Amma idan ko aiki za ka yi da kuɗin da za ka yi aiki nan dole ya sance ka rubuta ɗaya ka rubuta su ɗaya bayan ɗaya a cikin takarda ka ajiye su wanda za ka dinga lissafa abin da ya kamata ka saya da abin da bai kamata ba ka saya. Ka tsaya ka auna ka ga ko nawa aikin nan yake bukata sannan nawa zai ci maka.

Eh sosai sosai ma ina iya gabatar da rahoto musamman wanda na ɗauko da kaina in ta kama kuma ba ni ya ɗauko ba in dai har an kawo min shi yadda ya kamata to in sha Allahu zan yi ƙoƙari in bayar da shi ga mutane yadda za su fahimta su gane su kuma ji daɗi. Ina matukar son ɗaukar rahoto duk da ni ba ɗan jarida ba ne.

Lambata me albarka. Wani abu ne kamar zance kamar lambar yabo da mutane suke ba mutum ta hanyar birge su da yakeyi gurun aiki ko kuma wata halayya ta shi ko kuma wani ilimi ko fasaha ta shi wanda mutane suke ya ba shi.

A gaskiya ina amfani da application da yawa kamar Facebook, Telegram, Twitter da WhatsApp. Da Telegram ina matukar amfani da wannan application ɗin. Haka ma Facebook yanzu idan na tashi fa da safe, ina tashe da safe abin da zan fara yi zan buɗe data in shiga Facebook domin in ga halin da duniya take ciki. Shi ma WhatsApp ina shiga domin in ga saƙonnin da aka tura min. Haka zalika Telegram ma haka. Twitter ma haka ina shiga in ga abubuwan da suka shafe kasuwanni da kuma kuɗaɗe da ƙwallon ƙafa da sauransu. Ina matuƙar amfani da wannan application sosai, sosai.

Gaskiya ina shan ruwa sosai sosai saboda ni ɗin na kasance mai son kasancewa ko da yaushe jikina ya kasance cikin ƙoshin ruwa. Saboda likita ma ya bani shawara in dinga shan ruwa sosai sosai saboda hakan zai matuƙar taimakawa jikina ya kasance hydrated, ya kasance cikin ƙoshin lafiya kuma ya taimakawa cikina da abubuwan ciki na wajen tace abubuwa da kuma hutawa.

Eh sosai sosai ma ina son karanta littattafai, musamman littattafai da suka kasance masu na addinin musulunci da kuma waɗanda na ji waɗanda suke na faɗakarwa da na ilimi fasaha ta zamani, har da waɗanda suka shafi ilimin na barkwanci waɗanda zasu sa ni nishaɗi, su ɗauke min kewa, su sanya yin jidadi.

A gaskiya ina taimakawa mutane kuma ina matuƙar son in ga ana taimakawa mutane saboda inda nake taimaka masu shine ina taimakawa masu in sun shiga cikin wani hali ko kuma suna buƙatar a kawo masu ɗauki. Ya danganta na ƙarfi na ne ko na dabarata ne ko fasahata ko kuma kuɗina, to duka zan yi amfani da ɗaya daga ciki domin in ga na taimakawa mutum ya ji daɗi wanda zai ji daɗi sosai sosai ya ji ni ɗin kamar ɗan uwanshi ne ya yaba mu ɗari bisa ɗari.

Ina cin abinci a gurin aiki saboda dole ne ya kasance mutum kana baƙa anka jin yunwa ka ci abinci saboda idan ba ka ci abinci ba, aikin nan ba zai tafi ba yadda ya kamata. Sanan kum tambaye ni abin da nake ci, ina cin abinci kamar shinkafa ko tuwo ko kunu, in ta kama hadda nama ina ci a gurin aikin wannan domin sabatar da cewa ciki na ya daidaita da yunwa.

Ina matuƙar jin farin ciki sosai saboda za a biya ni kuɗin da na yi aiki. Zan zo idan akwai wasu 'yan buƙatuna. Zan yi ƙoƙari in yi wannan buƙatun sun shafi kamar siyawa iyalina abinci ko kayan sawa da baya tallafi da kuma yin 'yan buƙatun kai na abubuwan da suka shafi abubuwa na more rayuwa na yau da kullum kamar ruwa, kayan abinci da sauransu.

Eh tabbas ina son kallon wata da dare saboda shi ɗin wata ya kasance wasu abubuwa ne na ban mamaki da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya halitta waɗanda suke a sararin samaniya, waɗanda suna da matuƙar tasiri a rayuwar mu. Kamar yanzu shi wata yana taimaka mana cikin dare muna ganin haske sannan akwai abubuwa da dama waɗanda suke da amfani waɗanda ɗan adam bai ma san amfaninsu ba.

Abu mafi matuƙar muhimmanci a gurin kasuwanci shine ka tsaya, ka kai kasuwanci tsayin da ka tsaya ka yi kasuwanci tsakanin da Allah. Ka mai da hankali akan wannan kasuwancin kaɗai. Kada ka, kada ka yi wasa da kasuwanci saboda idan ka yi wasa da kasuwancinka, kasuwancinka zai iya lalacewa. Ya kasance kana cikin asara da tashin hankali da sauransu. Amma duk da yake ka tsaya ka riƙe gaskiya, ka kula da abokan cinikinka hakan zai matuƙar bunƙasa kasuwancinka da kuma tattalin arzikinka.

Eh, ba dice sosai ba nake yin kullum amma ina yin motsa jiki saboda tafiya ma ai motsa jiki ce. To ina tafiya, yar doguwa tafiya idan zan je wani guri, ina tafiya a ƙafafu na domin in motsa jikina saboda motsa jiki yana da matuƙar amfani a jikin lafiyar ɗan adam. Yana taimakawa sosai saboda idan baka motsa jikinka, jikinka zai kasance kullum amma sai kana jin kasala da lalaci.

Ina amfani da intanet bila adadin. Ina amfani da intanet sosai, sosai. Ba ya daɗaɗa da dadi a rana saboda ina ɓata rana ta gaba ki daya kusan duka ranar akan intanet. Saboda ni idan na kasance mutum ne mai son amfani da waya, ina kwantawa in ta kallan sikirin ɗin waya, ina safara tsakanin ƙafafen sada zumunta na zamani.

Launin labule na sun kasance ruwan toka. Ruwan toka ne wanda suke a cikin ɗakina suna da ɗan tsayi, saboda su ɗin suna da kyau sannan suna kare kaya. Sun kasance basa ɗaukan dauɗa sosai saboda sun kasance ruwan toka wato ash color. Ina matuƙar san su saboda basa ɗaukan ƙura sosai.

Eh ina amfani da matashin wuya wanda ake nufi filo ko kuma wani abu mai ɗan taushi wanda mutum yake amfani da shi yayin da zai kwanta domin ya ƙara a wajen kanshi ya ɗora kanshi sama domin kan nan na shi ya kasance cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya sannan kuma ya ƙara mai jin daɗi da annushuwa. Idan bacci zai ya yi bacci cikin salama idan hutawa zai ya ci daɗin wannan kwanciyar tashi.

Ina ƙoƙari sosai domin in kammala aiki na akan lokaci. Musamman idan ina da ayuka da wanda zanyi a rana, ina tsayawa in ga wane aiki ne yake da wahala kuma ya chanchanta in yi to zan je in yi shi. Haka sai in bi in mishi da wanda ya dan fi shi sauƙi. Haka, haka har zuwa can me sauƙi wanda shi kuma zan bashi zuwa ƙarshen rana in yi shi. Kuma ina zuwa aikina akan lokaci, ina kula da yadda aikin yake tafiya domin in tabbatar da cewa komai yayi yadda ya kamata.

A gaskiya nafi son miya wadda ta kasance mai zafi zafi ko in ce ɗumi ɗumi. Bana son miya da ta kasance tana da sanyi saboda idan miya tana da sanyi, ba za ka ji daɗi ba amma idan yana ɗan gumi gumi, ko ya ne kana, in ka ci abinci da ɗan gumi, za ka fi jin daɗi ya fi zuwa cikin cikinka da kuma maganin yunwa. Mutane da dama basu iya cin abinci idan yayi sanyi.

Eh sosai sosai ma ina yin addu'a sosai sosai saboda dusalam addu'ar gani ina yin na gama sallah ina yin addu'a sannan idan nayi sujudana ma ina yin addu'a kai ko da yaushe saboda ni musulmi ne kuma Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya umarce mu da mu kasance mana yin addu'a domin addu'a ita ce ginshikin mumini gaba ɗaya, ko kwanciya da fita da cin abinci da shiga banɗaki, duk me duk me Musulunci ya koyar da mu yin addu'a.

A gaskiya ina son 'ya'yan itace dayawa amma sun haɗa kamar tuffa da lemo da mangwaro dasu ayaba. Ina matukar son su saboda sun kasance suna da sauki sannan suna da amfani, suna da matuƙar amfani ga lafiyar jikin mutum. Sannan yayinda mutum yake cinsu sun kasance suna dauke da sukari wanda ya kasance natural.

Eh jakata da kuɗi ta kasance baƙa ce shine. Sannan kuma ina amfani da aljihu wanda yake jikina. Man jaka ta kasance baƙa. Ina sa kuɗi da ƴan abubuwa dasu yan da yan litattafai na in zan tafi makaranta ko kuma caja wadda zan caja waya na da su abin sawa a kunne, abin sauti da biro da sauransu.

Eh ina iya hawa keke saboda keke an yi shi ba wai dan yaro ƙarami ba. Babba ma zai iya hawa saboda keke zai taimaka maka zai sauƙaƙa ma idan zaka wani guri mai nisa in ka haushi zakaga je cikin ƙanƙanin lokaci kuma yana da kuma babban amfanin shi ne zai taimaka maka wurin motsa jikin jinin jikinka zai taimakama lafiyan ka.

Eh sosai sosai ma ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda yanar gizo tana taimakawa mutum sosai ya ajiye wani abu wanda ko da ya ce ya rasa shi idan ya dawo zai same shi yadda ya ajiye shi dinnan ba tare da ya sha wata wahala ba. Mutane da dama yanzu ana amfani gurin ajiya a yanar gizo saboda tana da matuƙar amfani to za ta ajiye maka bayanan ka na tsawon shekaru da dama kuma kazo ka tarar da su a yadda suke.

A gaskiya bana bikin ranar haihuwana saboda musulunci bai koya mana ba. Din saboda abun bakin ciki ne ma a matsayinka na musulmi ka zo kana murnar ranar haihuwarka saboda shekarun da Allah ya ras rubuta maka za ka yi a duniya suna kara ragewa saboda haka bai kamata mutum ya yi bikin ranar haihuwa ba.

Eh, ina iya rera waƙa. Musamman waƙoƙi da nake yawan ji irin idan na shiga wanda na iya sosai, idan na shiga cikin wanka ko wani abu zan iya rera waƙa wadda take burge ni. Ina bi, ina jin wannan waƙar sannan kuma zan iya kirƙirar baiti in yi. Amma ni ɗin ba mawaƙi bane ba.

Ina zuwa guri da wuri ko daga baya ya danganta ga yanayin idan nake da amfani a wajen. Misali, idan ya kasance ina da matukar amfani a wajen, na kasance wani ginshiki na taron da za a yi ko wani abu da za a gudanar a wajen, zan je da wuri. Idan kuma abin na gaya kasance ba bani da wani matukar amfani, to na fi son zuwa taro daga baya saboda mu a nan Afirka ana African time. Za a yi abu akan lokaci sai ka zo kaga ba a yi shi ba. Amma in ka ɗan je daga baya, za ka tarar da an fara abun kana zuwa kawai za ka yi abin da yake ba za ka jira wasu ba.

Eh to, rubutuna ba laifi ya nada kyau. Rubutuna ba laifi ya na da kyau, amman ba kowa zai iya karanta shi ba. Amma a hakan ma dai ina yin ƙoƙari in yi rubutuna wanda yake da kyau saboda musamman wa ƴaƴan ɗalibi inna rubuta jarabawa ko wani abu ya kamata a ce kowa ya gane.

Eh sosai sosai ma ina rera waƙa lokacin da nake yin wanka musamman lokacin da na fara kafin in zuba ruwa a jikina. Zan iya rera wata waƙar da ta zo mun a zuciya na ko a rai na. In rera da haka, sai in zuba ruwa a jikina sai in ci gaba da wanka na.

A gaskiya na fi son in kasance a zaune a kan tsayuwa saboda idan ka jima a tsaye za ka gaji ne. Amma idan ka zauna in ka ƙarama za ka iya kwanciya, za ka iya tsayawa a zaunan ba tsada katakura kanka sosai ba. Sai sa'a na fi son zama.

A wajen nan na tsaya tsaka-tsakiya. Bana son kayan zaki sosai, hakazalika bana cin abu mai gishiri saboda dukkansu suna da illa. Idan suka yi yawa. Misali, idan kacika shan kayan zaki sosai, zasu iya yin samun kamar. Bakinka su ɓata maka haƙora da sauransu. Abin gishiri ma zai iya taɓa lafiyar wasu manya-manyan sassa na cikin ƙa wayanda suke da matuƙar amfani.

Gaskiya, na fi son zama a birni saboda birni yana da matukar amfani musamman a wannan lokacin da rayuwa ta canza take bin zamani. A birni za ka samu akwai abubuwa na more rayuwa musamman kana 'yan kuɗinka saboda yanzu haka ina cikin makaranta kuma ina zaune a cikin birni ina jin daɗi inda kuɗi a hannuna. Amma a ƙauyen ma ina so saboda ƙauye ya kasance akwai zaman lafiya sannan akwai araha ta rayuwa. In zaka sayi, zaka ci wani abu ko zaka sayi abinci zaka samu wai yana da araha sosai fiye da idan ka shiga cikin birni. Wanda zaka kasance kana da alashi ƙauye yana akwai zaman lafiya sannan akwai arahan rayuwa. Birni kuma akwai abubuwa na more rayuwa da jin daɗi sannan ana samun irin tashin hankali wasu lokuta ko wane dai da amfanin shi. Sannan kuma ga internet a birni a ƙauye kuma ba a libi ne ba ka samu internet sosai yake yake da ƙarfi.

Eh ina sauraron rediyo amma yanzu ba sosai ba. Lokacin da ina yaro sosai ina jin rediyo amma yanzu saboda samun waya yawanci muna samun labaran ne muna ganinsa a ƙafafen sada zumunta a cikin wayar hannunmu shi yasa. Amma a hakan madai lokaci bayan lokaci ina iya kunna domin in saurari rediyo.

Babban nasara da na samu a gurin aiki shine na samu ƙarin girma wanda mutanen sakamakon tsayawa, tsayin daka da kuma yin aiki bisa gaskiya da riƙon amana da yin aiki mai inganci. Yasa na sami lambar yabo daga gurin mutane wanda mutane suna kallo na suna janyo ni a jikinsu musamman suna kawo mini ayyuka kala kala wanda zan yi saboda na tsaya.

Eh sosai ma ina son sanya tunatarwa domin ayyuka, saboda tunatarwa za ta taimaka maka wurin gyara ayyukanka. Idan kana yin wani abu ba daidai ba, ka gyara. Idan kana yin daidai kuma ka cigaba da yi, ka ƙara kuma aikinka ya tafi yadda yakamata ba tare da mutane sun sanya muku ido ba ko wani abu da ba.

A gaskiya niɗin na ƙasance ba masoyi kallon fina-finai bane ba, bana zuwa sosai. Na fi gwammace wa in kalla a kafafen sada zumunta kamar Facebook, TikTok. In kalli ƙananan bidiyo wanda su sanya na dariya ko kuma na dai fi zuwa domin in kalli, wato kwallon ƙafa saboda na ƙasance niɗin masoyin ƙwallon ƙafa ne.

Eh kujeru na ba laifi suna da daɗi, suna da kujera wadda mutum biyu zuwa uku za su iya zama a kanta kuma ta kasance ita ma ruwan toka ce tana da ƙan laushi laushi zaka iya zama a kanta, zaka iya ringe cewa ka kwanta idan kana jin bacci kuma idan kana so ka huta. Ina matukar jin daɗinta tana da daɗi.

Eh ina duba kalanda sosai sosai domin sanin ranar da muke ciki, saboda akwai yanayi guda dama da za a iya sanya su domin yin wani abu na musamman. To idan ba ka kalla kalanda yadda rayuwannan take hudu, rana ta iya zuwa ka manta rana ka gaci kuma ka dinga wasi wasi. Sai sa nake duba kalanda.

An haife ni a wata na biyar a cikin shekara wanda na turawa amma wanda ake kira da May a Hausa Mayu. An haife ni a ranar ashirin da ɗaya ga watan May wato ashirin da ɗaya ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da uku wanda ya kama dede kusan ranar kamar Asabar ne ko Laraba.

Eh ina bada shawara a gurin aiki sosai sosai, musamman idan naje gurin aiki naga abun dai kamata a yi to zan faɗawa mutane su yi shi. Idan naga abun da bai kamata mutane su yi ba to zan faɗa musu cewa bai kamata ba ko kuma naga suna ƙoƙarin yin kuskure zan faɗa musu kada su yi wannan kuskuren. Idan kuma suna yin kan daidai to zan ƙara musu ƙarfin gwiwa domin mu ɗin mun kasance a gurin aiki kamar yan uwan juna ne na jini.

A gaskiya yanzu bana kunna kendir, saboda kendir ya kasance kamar tsohon yayi. Yine saboda, yanzu akwai, fitilu na zamani, da kuma fitilu kamar na waya, gashi gulob irin, an kawo inda zaka kunna shi ka ga haske, ga waya, ga dai fitilu kala kala. To yanzu gaskiya bana kunna kendir kwata kwata.

Eh sosai sosai ma ina duba lambar QR saboda yanzu irin in zan biya kuɗi ko kuma idan yi wani abu na mafi so a bani QR saboda ba sai na sha wahalan rubuta abu ba, daga na haska da waya ta za ta kawo mun bayanan da suke cikin QR ɗin wannan wanda zai matuƙar taimaka mun wurin sauƙi idan kuɗi zan biya idan wasu lambobi ne zan ɗauka ba tare da na tsaya ba ƙila ma in kopi dai dai amma idan ka haska da QR naka za a kawo za a baka bayanai daidai yadda suke kuma ka je ka yi amfani da su ba tare da matsala ba.

Eh ina son bada kyauta mai ɗan nauyi nauyi, wato kyauta mai yawa in ta shafi kamar kuɗi ko abinci wanda ina so in bada ta ga mutum, wanda yake da buƙatar wannan kyauta, a lokacin da bai taɓa tsammani saboda idan ka ba shi a wannan lokacin ka taimake shi, sannan za ka samu laada sosai sosai.

Ina farkawa cikin dare kafin sallar asuba. Yadangan ta da yanayin dai idan na kwanta. Idan na kwanta da wuri to zan tashi da wuri-wuri kafin asuba. Idan ban kwanta da wuri ba, zan iya tashi daidai lokacin da za'a tada sallah asuba ko kuma bayan sallah asuba kaɗan. Ina tashi a daidai wannan lokacin. Amma idan inde na kasance ina da wani abu mai matukar muhimmanci to komai nayi ko da na dade ban kwanta ba, zan sai ta ƙararrawa ta alam wadda lokaci yana yi gari yana wayewa ko da bacci bai ishe ni ba, zan tashi in je inyi abin da ya kamata.

Eh, a gaskiya kusan kullum ina share ƙura, ina ɗa kakaɓe ta amma ni ina kasance dai na fi yin dai shara ta, wanda zan share gidana gaba ɗaya ina fi yin ta kamar bayan wasu ƴan kwanaki in yi in share ko'ina aman ƙura da kuma datti wanda ana shigowa za'a ga suna ƙwarin in kau da su. Amma akwai rana ɗaya da nake warewa domin tabatta da cewa ko'ina na tsabtace shi a cikin gidana.

Idan na je wurin aiki ina cin abinci ne saboda a gurin aikina akwai masu sayar da abinci ina saya, ko kuma idan ba su fito ba za mu iya sayowa daga wani waje, a zo a kawo mana wannan abincin mu ci shi ko kuma mu je wurin da ake cin abinci.

Eh zan iya kunna wuta, dudda ban fahimci wanan tambayar ta kuba zan iya kunna wuta. Kamar wuta idan zan dafa abinci da itace, ko kuma wuta da ta shafi, ta lantarki. Idan an kawo ta, zan kunna ta domin in yi ayyukana, in sanya caji, in sa firij, in dafa ruwan zafi, indai abin da ya kamata.

A gaskiya ni ba masoyin fim ba ne sosai amma gaskiya ina son fim wanda ya kasance anyi shi daki daki kuma na sihiri haka irin na sarauta sarauta ne wanda za a dinga yin shiga daji ana yin fada da irin wukake da addina ba da bindiga ba. Ina matuƙar son kallon wannan fim ɗin kamar merlin.

Eh to gaskiya bana karanta twitter sosai saboda yanzu muna zamanin da abubuwa da dama za ka gansu ne a kan wayan ka, za ka gansu a kan wayan ka. Lafiya ƙalaubatare da ka sha wahala ba in labari ne kake so da ka karanta shi da ka karanta a wayan ka za ka gani amma idan ta kama ina saya in karanta.

Eh tabbas ina son kallon faɗuwar rana saboda faɗuwar rana, kallon faɗuwar rana haka ta yi jajajaja wanda abune mai matuƙar ban mamaki da ganin ikon Allah da mu ujiza zaka ga rana tayi jajjawurce da kuma Kana kallonta har ta faɗa daga nan kuma lokacin in azumi ne a sha ruwa in kuma ba azumi bane ba lokacin za a yi sallah.

Eh ina kare wayata da kwayar cuta ta hanyar sanya mata kwaba Da kuma nisanta zafinta daga jikina sannan idan ina amfani da ita nakan sanya gilashi a ido na Domin ya kare ni daga wasu abubuwa da suke fitowa daga cikin screen ko kuma, wasu abubuwa da ba mu gani Da suke fitowa daga cikin ita wayar baki ɗaya.

Ina yanke farce na sau ɗaya ko biyu a cikin sati biyu saboda ina yawan barin hannuna da farce saboda yana da matuƙar taimakamin Saboda idan farce na na yanke su da yawa sukayi to idan ɗan ɗauki abubuwa ko danna waya zan sha wahala a yayin yatsuna shiyasa.

Tabbas ina tsayawa in bi layi yadda ya kamata. Idan na je zan yi wani abu kamar karɓar kuɗi ko, yin wani abu mai matuƙar muhimmanci wanda mutane da dama suke kyau da shi, layi yana da matuƙar amfani. Layi shine, in aka hau shi aka bi shi yadda ya kamata, za'a taimaka wa wanda suka zo da wuri da kuma wanda suka zo da baya. Kowa ya danganta. Idan ka zo da wuri, za ka samu abin da za a maka da wuri. Idan ba ka zo da wuri ba ma, haka za ka tsaya kai ne daga ƙarshe.

Eh sosai ma ina hawaye lokacin da nake yanka albasa saboda albasa da ka sance tana da wani ruwa wanda in ya taɓa idonka za ka ji zafi. Idan kana yankawa kana yankawa, zai dinga taɓa fuskar ka da sama idonka yadda kana ƙyibtawa shi da ka ji idonka yana zafi inda ba wai ka sanya wani gilas ko dai wani abu a hannunka.

Eh sosai ma muna samun horo a wurin aiki. Horo yana da matuƙar amfani saboda idan aka hora ka akan aiki, shi yasa ka mai da hankali ka iya aiki sannan ka yi aikin yadda ya kamata. Ka gyara kanka, ka saita kanka ya kasance kan wannan aikin kaɗai za ka ƙara zama gwani.

Aikin gida da nafi yi kullum shine ina share cikin ɗakina wanda nake kwana. Ina kakabe ƙura na kuma share bakin ƙofar ɗaki idan ya yi datti dayawa. Shine gaskiya aikin gida wanda nafiya yi sosai sosai saboda ni ɗan namiji ne.

Inda nake gina dangantakata ta kasuwanci tana da matuƙar muhimmanci, domin kasuwanci shi ne gaba da komai. Saboda idan kana kasuwa, a ita ce za ka dinga samun kuɗaɗen shiga. Wanda dole dangantakan ka da kasuwanci ta kasance mai kyau, ta kasance ko da ya yaushe kana mai da hankali, kana, kana sa gaskiya da riƙon amana yayin da kake aiwatar da abubuwan kasuwancinka da kuma hulɗa ta dangantaka tsakanin ka da mutane masu sayan kayanka masu maka ciniki yau da gobe ka tsaya, ka tsaya gaskiya ka dinga musu sauƙin magana da sauransu.